Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, nakan raba ayyuka ga wasu. Musamman idan aiki ya samu wanda ni ba irin aikina bane, zan nemo wanda yake yi ne sai na ba shi ya yi. Idan kuma irin aiki nane, aikin yayi yawan da za'ace ni kaɗai bazan iya yinsa ba nakan samu abokan aikina wanda suka iya wanda muka yi tare sai kowa a gawa ne. Aku zai yi hasken aikin yadda za a yi shi kan lokaci a gama da wuri ba tare da kowa ya gajiba kuma sai kaga sinƙin ƙanin lokaci an gama kuma an samu sakamakon an samu irin sakamakon da ake so na aiki. Kuma wannann abu ne mai kyau a duk lokacin da ka samu aiki ka rarraba ga abokan aikin ka domin za ku fi yin sa cikin lokaci cikin kwanciyar hankali kuma za ku yi shi da kyau yadda ya kamata. Domin aikin gayya yafi aikin mutum ɗaya, yafi sauri, kuma yana iya zuwama yafi inganci saboda kowa zaiyi iya gwargwadon abinda zai iya yi kowa zai yi yadda ya kamata kuma akan lokaci kuma ba tare da an samu wani tangarɗi ko mishkila.

Zan yi magana ne a kan tufafin da ake sawa a ranar biki. Eh, mafi yawanci an fi saka fararen tufafi sannan akwai anko da ake warewa. Abin da yasa ake ce masa anko shi anyi shi ne mussaman domin bikin ana yin babban riga wa maza, babban riga da ƴar ciki da hula nan fararen tufafi kenan idan kuma ba farin tufafi za su yi ba kamar shadda ko yadi sukan samu wani kalar yadin wasu su yi babbar riga wasu kuma su yi nomal ɗinki. Ana sa shi ne lokacin da za a tafi ɗaurin aure. A je a ɗaura aure, a dawo, a ci abinci, a yi raha, a yi wasa, a yi hotuna. Har ma wasu su rinƙa zolayan ango ana kai wa tailoli ke ɗinka su, su waɗannan manyan rigunan kamar yanda kowa ma ya sani ai du ɗinki tela ne ke ɗinkawa wannan kenan. Ana ɗinka fararen kaya ko kuma ango ya ɗinka faran riga babbar malum malum kenan da yar ciki da hula. Sauran abokan ango kuma su ɗinka wani kalan. Ƴan gidan su ma da kalan da za su ɗinka, yan gidan amarya da kalan tufafin shi, yan gidan su ango ma da kalan tufafin su sai ka ga wataƙil abokan ango kalan tufafin su daban yadda tsarin bikin yake a nan, al'adun mu na gargajiya kenan. Mafi yawanci haka ake gaskiya. Ranar ɗaurin aure ango zai sa fararen kaya da shi da abokansa ko kuma abokansa su sa wani kalan shi ya sa farare haka aka fi yi. Sai kuma ƴan gidansu ango mata da kalar tufafinsu sukan yi ankon atampa, leshi ko shadda ko su yi ankon, an, ankon abaya. Ƴan gidan su amarya ma haka su kan yi anko kala kala. Wasu su kan yi anko kala ɗaya na tufafin wasu su yi kala biyu wasu ma har kala uku ya danganta da yanayin ƙarfin waɗanda za su yi anko.

Sannu sannu da a hankali. Zan yi magana game da waɗannan kalmomi da tafiya da rayuwa ba gaggawa. Sannu sannu, ku sandai duka a ma'anarsu da nufinsu a Hausa. Kawai kusan manufa ɗaya ce da su. Kawai dai wajen furtawa ne da kuma wane kalan magana kake yi, shi ne zai sa ka saka kowace kalma a cikin maganarka. Sannu sannu. Sannu sannu tana nufin kamar yanzu kana tafiya kana gudu sai ace kabi sannu sannu sabida lafiyar ka amma magana ne ka tafi sannu sannu idan kuma aiki kake, za a ce ka kayi a hankali ko ka tafi a hankali. Shima dai ana nufin ka nutsu wajen tafiya kar ka cika yin sauri domin kar kaje ka faɗa wani wajen ko kaje ka tunkari abunda zai raunata ka ya maka illa, ya sa ka ji ciwo. Ko kuma kana gaggawa, kana gaggawa, sai a ce maka ka bi sannu sannu. Idan kana gaggawa, an ce ma wasu ba su ɗaukar ta da amfani. Wannan karin magana yana aiki ne kan tafiya ko aiki. Idan kana aiki ko kana tafiya za'a iya cema kabi sannu ko kayi sannu sannu ko kana sauri mutum na gaggawa zai tafi, sai kabi a hankali ko kabi sannu sannu domin lafiyar ka kana iya zuwa ka faɗa ma wani abin ka ji ciwo. In ka ji ciwo kuma ka ga ka illa ta kanka, ka rauna ta kanka ko kuma sai ma mutum ya ji ciwon sai ka ji, "Ai na ce masa ya bi sannu sannu. Na ce masa ya yi a hankali bai ji ba, bai ji." Ga shi nan ga abin da ya faru da shi. To irin haka shiyasa tafiya a hannu-- sannu sannu kwana nesa wasu ma ke mata laƙabi. Sannu sannu kwana nesa. Sannu sannu kwana nesa ake cewa wasu na faɗar haka a wani garin.

Zan yi magana a kan gari da unguwar da nake ciki. Da farko zan fara da ni ɗan nahiyar Afirika ne. A cikin nahiyar Afirika kuma ina cikin ƙasar Najeriya. A cikin Najeriya kuwa ina cikin jahar Katsina. A jahar Katsina kuma ina a cikin ƙaramar hukumar Dandume. A cikin ƙaramar hukumar Dandume kuma ina a sabon gari wajen dajin Mariya wajen layin Alhaji Basiru Kamsila. Akwai mutane da yawa a Afirika sannan akwai mutane da yawa Najeriya kamar yadda akwai mutane da yawa a Katsina. Haka kuma a Katsina akwai mutane da yawa a ƙaramar hukumar Dandume. Haka kuma a ƙaramar hukumar Dandume akwai mutane da yawa a unguwar mu. Mutane da yawa sosai ba ƴan kaɗan ba. Muna da yawa don mun fi dubu goma wa ma ke maganar dubu goma. Muna da yawa sosai. Muna da yawa sosai da sosai. Sannan akwai makaranta a tsakiyar unguwar mu. An sani da sunana wanda aka fi kira da kusan mutane da yawa sun sani duk da dai ni ba wani popular ba ne amma na san mutane da yawa kuma mutane da yawa sun sani.

Yaya kake hutu a tsakiyar aiki? Eh, idan na tashi zan yi hutu a lokacin aiki na 'yan kamar na tsawon minti talatin ko sa'a ɗaya. Nakan tafi bayan ginin ofishi na huta ko na ɗan samu wajen cin abinci. Ko inda yake da 'yan bishiyu na huta. Nakan zauna na ɗan dudduba wayana ko na yi karatu ko na kira wani abokina ko ɗan uwana mu gaisa. Ko kuma na shiga intanet na ɗan yi browsing na dudduba me ke wakana, miye labaran yau ko kuma tun da ina ɗan investing a financial market ina ɗan tabbatar da ita. Nakan ɗan shiga na yi research ɗin daidai gwargwado ko kuma idan wani aiki nake na fito in ɗan huta in samu natsuwa, 'yan aidiyoyi su shiga kaina. Nakan tsaya na natsu ne na yi nazari a kan shi wannan abun ko wata matsala ce ta faru a wajen aikina. Idan na fito ɗan hutu da nake aiki, zan yi tunani to taya zan iya magance wannan matsala. Taya zamu samu mafita? Me ya kamata mu yi? Taya za mu yi? Yaushe za mu yi? Ya za mu yi? A ina za mu yi? Ba, wannan yana taimakawa sosai idan aiki ya ma mutum yawa ya ɗan fito ya samu iska ko da na mintota ne kamar minti talatin zuwa awa ɗaya zuwa abin da ya sauwaka sai ya koma ya ci gaba da ayyukanshi. Wannan gaskiya zai taimaka sosai wajen wasar da ƙwaƙwalwa da kuma idan aiki ya maka yawa, ƙwaƙwalwarka ta ɗan samu ta, ta natsu na wani ɗan lokaci kafin kuma ta ci gaba daga aikin da take yi. Wannan zai taimaka ma ma'aikata sosai. Ya zamana dai aƙalla, aƙalla ka samu hutun minti talatin a duk rana idan aiki ya maka yawa. Domin ƙwaƙwalwarka ta samu ta ɗan goge da ɗan yi preparation abubuwa su ci gaba da tafiya. Yadda ya kamata ba ka lissafo har ƙwaƙwalwar ka tana harba komai yadda ya kamata amma idan aiki yana ma mutum yawa, ƙwaƙwalwarsa za ta tushe kansa, zai rinƙa ciwo, zai rinƙa masa zafi. Amma idan yana samun hutun kamar na daƙiƙa talatin, wannan zai taimaka wajen ganin cewa yana ganin ideoyi ma suna shiga masa cikin kan. Wannan ke nan a takaice.